Eh muna amfani da tunatarwa a lokacin ayuka, zamani yana da amfani, yana da mahimmanci.

Ina tattara abubuwa masu muhimmanci da ziyara, wanki, gyaran ɗaki, gyaran jiki da dai sauransu.